Gaskiya, gaskiya dai ni kullum da kullum ina kwana kaman ƙarfe goma ko tara, ko tara da rabi ko. Shine lokacin da nake kwana kullum.

Gaskiya dai ni na fi son zama a kujera, amma wasu lokuta ina so na dinga zauna tabarma don in dinga jinkina gama ɗan ƙauyi.

Gaskiya dai, ni wayana bai da cika, kajiya. Danna cika wayana da finafinai da gama gamai da nake bugawa, bun da ya sa wayana bai da cikakken ma ajiya.

Ni yadda nake taimakawa mutane shine idan na gan aiki nama wahala, a gurin aiki bazaka iya cikawa aiki ɗin, sai ince ma ka kawo in cika ma. Kuma akwai wani lokaci idan na gan abokanai na bazasu iya cin abinci, sai in saya musu abinci.

Gaskiya babban nasara da muka samu a aiki shine, shine samu, samunciniki da yawa sosai a gun aikinmu. Dan da ba ma ciniki sosai amma yanzu muna ciniki sosai.

Gaskiya ni ina da dabba a gida amma dabba da nake da shi a gida shine mage. Kun sani ina son mage. Shine dabba ɗin da zan iya kai gida na kuma shine dabba da nake da shi a gida.

Ni ba zan yi karya ba, ba na saka agogo a hannu. Dan kowani rana idan na sa agogo, za ka gan agogo ɗin zai fashe. Amma in ba na, in ban sa agogo ba, za ka ga babu komai da zai fashe a hannuna. Amma in na sa agogo, za ka gan agogo ɗin zai fashe abin da ya sa ban sa agogo kenan.

A gaskiya dai duk da daban da lafiya ina, ina amfani da mataimakin murya. Amma yanzu da na samu lafiya bana amfani da mataimakin murya. Amma a da ina amfani da mataimakin murya sosai. Koma da zan yi da waya na, maitamakin murya ne na taimaki ni.

Agazkiya dai, kuɗin wutan, kuɗin, kuɗin wutan lantarki a watan da nake biya a guri na a Najeriya shi ne dubu talatin da biyar. A kowane wata haka nake biyan kuɗin lantarki, wutar lantarki, ma nepa.

Eh, ni davkuna ganina haka ni, ina tafiyan kasuwanci sosai. Zaka ganni na je London, na je New York, na je China, na je Dubai don tafiyan kasuwanci da na ke yi.

Eh, waya da na ke amfani da shi tana daidaita haske da kanta. Dan akwai wani habu da ana kira maɗaitatu haske a waya na da nake amfani da shi. Ƙasan waya da nake amfani da shi yana daidaita haske da kanta.

Tun san da nake amfani da shi shine ƙaramin sisiya domin shi ya, ya fi kwashe datti domin datti da yake, da yake ƙasa zai kwashe mashi. Amma dai wa yansu su na amfani da wannan burosh, wancan da yake kama da burosh. Amma dai na fi son tsintsiya sabuwa dogo kuma da bare, bari tsukkuna da yawa.

Gaskiya ina fatan cin abinci mai yawa, domin in ban ci da yawa ba zaka ganni ni bana, ba zan iya yin komai da komai. Zaka ganni jikina za, ba zan iya.

Gaskiya abun da yake sa ni da zai iya ba ni ƙarami wajen yin aiki shine kuɗi. In za ka ƙara mun kuɗi, in za ka ƙara mun salari, za ka gani nisan dinga yin aiki babu gogotawa.

Gaskiya yanzun ba zan iya tsallake igiya ba domin na yi tsufa da zan dinga yin haka, amma dai lokacin da nake yaro da muke juya igiya za ka samu dinga tsallake igiya ko wani igiya da muka gani hanya sai mu tsallaka.

Abun, abun da yake mai mahimmanci a cikin kasuwanci shine riba. Riba shine yake sa kowannen ɗan kasuwa ya shiga cikin kasuwa, ya shiga cikin kasuwanci. Domin in ba ka cin riba, ba amfani shiga ka cikin kasuwanci.

A gaskiya ranar biyan albashi ina jin farin ciki domin akwai abubuwa da ya kamata nayi da kuɗin, kamar biyan school fees yara na, kamar siyan abinci. Kasan duk aikin da nakeyi domin albashi na, kuma in za'a karamun albashi.

Gaskiya a rayuwannan kana buƙatan mafuta. Kuma mafuta akwai na, na wata akwai na shekara. Mafuta kaman kana cikin wani yanayi za ka, za ka, za a samu mafuta.

A'a ni bana sa tabagu domin lafiyan ido na ƙalau yake. Amma dai akwai ɗan uwana da yake sa tabagu domin ya inganta, ya inganta inda yake kallo abubuwa.

Gaskiya yanda nake kula da gashi na shine zan siya shampo in wanke gashi na. Baya na wanke gashina zan siya, zan siya dye, sai in shafa shi a kai na in je ayi mun aski, aski kaɗan sai ayi mun cut.

Eh, ina ɗora ƙafa na a kan ɗayan lokacin da ina zama. Domin in na ɗora ƙafa na idan ina zama ina samu wata confidence da ke zai dinga gudana a jikina.

Ni a rayuwa na ban dogara da, da hawo abun hawa ba. Na dogara da ƙafana zan iya zuwa ko ina da ƙafana, zan iya zuwa ko ina da ƙafana, zan in iya zuwa kaman mita dubu ɗari da biyar.

A gaskiya ni lafiya na ƙalau amma dai ina zuwa wajen likita ya duka ya duba mun lafiyana. Amma dai duk lokacin da na je a duba mun lafiya, za a ce babu komai. Zan iya cigaba da yin duk abin da na ke yi na rayuwata.

A gaskiya dai ni na iya gabatar da rahoto a gurin aiki. Ni ne nake gabatar da rahoto. Don a rohoto za ka san me za ku yi, me kuɗi da kuke so ku yi a budin aiki. Shi ne ni ne ke gabatar da rohoto a aiki. Eh, ni na gabatar da rohoto.

Ni gudun fankar da nake so shine na ƙarshe. Domin na ƙarshe shine zai shigar ma jiki da zai sa ka kayi bacci da wuri. Amma idan ka sa na biyu ko na uku zai dinga slow kuma ba zai sa kayi bacci da wuri. Ni nafison nayi bacci da wuri kuma bana son damuwa.

Abincin gargajiya da na fi so shine fite. Domin da ina cin fate zuwa yakeyi direct ba wa ni abu da zai sa shi domin yana ba ni sha'awa. Idan na ci fate, masu so ɗaya nake cin fate amma idan in fate ake dafawa, za ka ji ina jin sha'awa ko ƙanshin shi na ci, zan dinga sha'awanci.

Wanda yake karfawa mun baya shine ɗan uwana. Domin ɗan uwana bazai iya ci mun amana. Amma dai idan waye sune su zasu iya cema amana. Amma dai idan ɗan uwanka ne ko yaya kukayi rigima da shi bazai taɓa cimuka amana ba. Amma dai idan abokinka ko wanda ba a cikin alinka ba zasu iya cema amana, zasu iya ma kashe ka.

Agaskiya, eh ni zan iya ɗinka maka tufafi amma dai ɗan uwana shi yafi iya ɗinka wa amma dai ni koyo nake yi. Dan ɗinka tufafi kowane iri ne ka kawo ma ɗan uwa na amma dai ni koyo nake yi bazan iya cewa ina iya ɗinka sosai ba.